Eh, ina zama kan gwiwa musamman idan kaman eh ina masallaci haka ina sallah ko kuma kafin sallah ko kuma bayan idan da sallah to gaskiya ina zama kan gwiwa. Amma dai haka kawai haka a gida haka ban cika wani zama a kan gwiwa sosai ba saboda gaskiya ni ban ma cika son zama a ƙasa ba.